Eh muna saka uniform a wurin aikinmu. Dalilin da yasa muke saka unifirm a wurin aikinmu saboda aikinmu yana son a dinga saka uniform saboda a bambanta mu tsakaninmu da sauran ma'aikata.

Eh ina sanya tabarau. Dalili da ya sa nake sanya tabarau saboda ya fi min kyau idan na saka shi sannan kuma na fita, ana gani na da mutunchi.

Ni na fi son tufafi da suke da sauƙi da araha sannan kuma wanda yana da au duga jikinsa, amma sai dai masalan yana da bada wahala wajen wankewa ne.

Ni na fi son Sanders ne. Dalilin da ya sa ni nake son Sanders saboda Sanders zai iya sa shi je wurin aiki, zai iya sa shi ya zauna gida kuma zai iya sa shi ya je coci.

Eh ina son insha ruwa ya'yan itace, dalili da ya sa nake shan ruwa ya'yan itace saboda likita ya gaya min a kan cewa yana da amfani a jikin dan adam shi ya sa nake sha.

Ba ni da ƙwararan lokacin da nake farka daga bacci. Wani lokaci nakan farka ƙarfe biyar da rabi, sannan wani lokaci kuma nakan yi farka ƙarfe shida. Na tashi yin shirin tafiya aiki.

Eh to gaskiya wani lokacin ina kwana ciki wani lokacin na kwana waje. Misali in lokacin zafi ya zo bana yarda in kwana ciki saboda zafi namun yawa shi yasa hake kwana awaje. In lokacin sanyi ne kuma nafison kwana ciki.

Yanayin ɗaki da na fi so, na fi so yanayin ɗaki da sanyi ba na son ɗaki da dumi sosai. Sannan kuma ina son ya zamana akwai TV, akwai music da ke bugawa.

Yadda na taimakawa mutane shine idan na kalla suna buƙatar taimako na sutura, zan basu sutura. In kuma suna buƙatar taimako na kuɗi ne kuma na musu taimako na kuɗi.

Ina son yin wasan tuƙa keke sannan kuma ina son yin wasan rige-rige da ni da abokana mu je bakin kogi mu yi iyo, mu yi wasa, mu dawo gida muna sauƙanajuna.

Launin jakar mu, jakar mu baƙi ne amma kuma akwai wanda kwanaki na ke amfani da shi, shi kuma launin sa ja ne. Na fi son jaɗi amma kuma ya zo ya ɓata ne.

Eh, ina kallon taurari daddare. Dalili dayasa na ke kallon taurari daddare saboda wani lokaci idan na zauna bani da abin yi, nakan zauna waje domin na kalli taurari.

Eh ina cire takalma a gida. Dalilin da yasa nake cire takalma a gida saboda bana so ya dinga shigar min da kura ko datti cikin ɗaki. Shiyasa nake kiyayewa da yanayin cire takalma.

Ina wanke tufafi wani lokaci sau uku wani lokaci sau biyar amma yawan aiki na baya bari na wani lokaci in samu lokaci da zan wanke kayan aiki ɗin ko tufafin.

Yanda nake gina dangantaka ta kasuwanci shine na darajta abokan arziki da kuma abokan kasuwanci na. Saboda da kasuwanci na nake samun riba nake biyan bukata.

Nafison jan nama ne ko kuma naman kifi ko kuma naman hallade ɗin yana da kisa sannan kuma na iya cin naman shanu.

Ina kokari da batun duba lambar QR, domin da lambar QR ne nake receiving payment dina sannan kuma na iya receiving abu da shi ta xender.

Labulemu suna da launi wajen kala uku, akwai labulemu mai launi baki, akwai labulemu mai launi fari sannan kuma akwai labulemu mai launi kalan toka.

Yadda na ke zubar da shara ina da kwando da na ke tara shara wanda idan ya cika a ƙone asabar na kan tashi da safen inje in zubar da shi a kwari da ya ke gaban gidan mu.

Ina da takalma sun kai waje guda kala bakwai wadda na ke amfani da su amma kuma kowanne da yanayin da na ke saka shi na aiki daban na zuwa coci daban.

Ina share ɗaki na wani lokaci sau uku, kafin nan in tafi wurin aiki. Wani lokaci kuma ina share wa sau ɗaya, domin in ina sauri ne saurin aiki shiyasa nake sharewa.

Da yamma, bayan na dawo wurin aiki ina wanke-wanke, in share gida, in dafa abinci, idan na ci, na je in wanka, sannan na karanta littafi in barci.

Ni nafiso malamai dazai bani shawara kuma ya koya mini abubuwanda yakamata sanda ya koya mini abunda zanyi wanda zai taimaka rayuwana, irin su Prof. Ilesanmi kenan.

Farko idan na isa ofis na kayi addu'a, mu gode ma Allah da ya kai ni ofis rai da lafiya sannan sai in yi shara, idan na gama shara in fitar da kayyayakin aiki sannan inyi addu'an in fara aiki.

Wutan lantarki da muke biya a wata bai da kwakkwaran kuɗin da ake biya yanayin wutan mu da muke samu shine yawan yanayin kuɗin da za mu biya wutan lantarki.

Wani hanyar magance matsaloli a aiki shine ni da abokan aiki na mu kan zauna tare muyi shawara mu tattauna yadda za mu iya mu magance matsaloli da muka gama shawara sai mu magance.

Ni nake koyan fasaha saboda nina fison ninga kallo inda ake sabbin fasaha wanda ban taɓa yi ba. Bayan na gama kallo tukunna nima zan so in zo na sa hannu na koya a hankali.

Eh ina shan madara amma ba sosai na ke sha madara ba. Domin madara gaske yana da illa a jikin namiji. Shi yasa na ke sha amma ba sosai na ke sha ba.

Duk lokacinda ruwa yake zuwa, ina iya ƙoƙari inga nayi sauri-sauri naje na nemi yadda abubuwanda zan shigar dasu, wanda idan ruwa ya taɓa su zasu ɓa ce kafin ruwa ya zo.

Eh ina amfani da ajiye yanar gizo sosai gaskiya. Kwanaki na taɓa na yi ajiya har shekarar da shekaru na zo na samu wani waya na saka komai na, na kalli komai ya dawo.

Yadda nake shaƙatawa lokacin hutu shine ina samun abinci na, ina samun ruwan sanyi na da kuma MP3 na music na bugawa.

Ni ranar Laraba ne ranar da ya fi min kyau ko wane mako. Dalili yasa nake son ranar Laraba saboda ranar Laraba bana yini gaba kiɗaya a wurin aiki.

Ina koyan wata yare, ina koyan yaren jukun. Dalilin da yasa nake koyan wannan yaren domin ina garin jukun. Nawa ne kuma ina so in iya magana tare da su ta yaren su.

Eh ina iya ba da barkwanci. Dalilin da ya sa nake ba da barkwanci shine nima ina son a kwana tashi nima abokanai na daga wurin aiki da kuma gida su zo barkwanci wajena.

Ni kalan mutum ne mai son rera waƙa, dama Allah ya yi ni da son rera waƙa kuma ina da baiwa ni ko ina wanka ma ina ya rera waƙa ni kan.

Ina da bokitai a gidanmu sun kai guda bakwai zuwa takwas. Domin a wurin wanka na ina da ɗaya sannan kuma ina da guda ɗaya a cikin ɗakina wanda nake amfani da shi na ke shan ruwa sannan kuma in ka zakin kaje ɗakin baba na suma suna da guda biyu ɗakin kannai na haka.

Bana iya ɗinka tufafi dalilin da ya sa bana iye ɗinga tufafi ni ba tela ba ne amma ina fata anan gaba zan iya ɗinki sannan kuma in zama tela.

Ni nafi son shayi ne dalilin da yasa nake son shayi saboda sassafe shi nake amfani da shi in karya inyi shiri in tafi wajen aikina amma wani lokaci kuma in bani dashi ina sha coffee.

Ni ina amfani da waya na koyaushe dalili sanake amfani da waya na koyaushe saboda waya na ne inda nake samun kuɗi sannan kuma waya na ne abokiya ta.

Eh ina da dabbar gida, ina da kaji, ina da tolo-tolo, ina da zabuwa, ina da kare, waɗanda na ƙeƙe kuma ina kula da su.

Eh ina raba abinci da mutane. Dalilin sa ni ke raba abinci da mutane saboda nima mutane a unguwar mu suna iya ƙoƙarin su suga sun dafa abinci nima sun kawo min.

Eh ina sa turare kullum amma sai ina yi wanka. Idan kuma ban yi wanka ba na yarda sa turare a jiki na shi ya mi sai na yi wanka da ke sanya turare a jiki.

Eh ina fatan samun ciyawa. Domin gaskiya nima inama mutane, dayawa su samu fatan ciyawa nan saboda yanada kyau kuma ya taimakeni shekara da dama.

Gaskiya, ni yadda nake jin hayaniya. Hayaniya ƙarin abu ne wanda ni ba na so gabaki ɗaya. Dun abin tashin hankali ne, ni kuma ba na son abuda tashin hankali. Na fi son ayi abu cikin kwanciyar hankali.

Eh gaskiya rubutuna na da kyau. Mutane da dama sun yaba cewa rubutuna na da kyau kuma ni ma na ga alamun rubutuna na da kyau. Shiyasa ni ma na kefada.

Yadda na ke kiyaye kalmar sirri shine bana taɓa dain dinga magana ah cikin mutane da yawa. Ko da dingai ina kiyaye wa saboda kar baki na ya fita da abinda bai kama da ba.

Eh ina sanya agogon hannu, agogo shi kalan abu ne wanda duk lokacin da idan nayi wanka na sanya kaya kuma zanje wurin inda akwai mutane ina ƙoƙarin ga nasa agogo domin ni ina son agogo.

Eh to abincin da yake sa ni in ji daɗi shine shinkafa da wake. Dalili yasa na ke son cin shinkafa da wake saboda shinkafa da wake abinci ne wanda mu anan muke shukawa.

Eh ina iya daure kulli mamana ne takoyamin daure kulli. Tun ina kankani nima na kallon yadda take doke daure kulli shiyasa nima na koya.

Eh toni ina fara aiki na karfe tara da rabi ne na safe, dalilin da yasa nake fara aiki na karfe tara na safe da rabi saboda na huta gajiya ga bakiɗaya.

Abubuwa da dama ina yin su domin kara aiki shine in je ina taya abokanaina yin aiki saboda su gama da lokaci sai mu tashi tare.

Ina fison gafanka yana gudu a lamba ɗaya, domin lamba ɗaya gudun sa ma na da ƙarfi sosai. In aka kai lamba biyu yana gudu sosai yake kawo sanyi da murra.

Eh ina yin motsa jiki kullum. Dalilin sa ni ke yin motsa jiki kullum saboda yana ƙara sa kasusuwa na ƙarfi sannan kuma yana cire mini gajiya.

Yadda nake haduwa da abokan ciniki shine abokan cinikina muna waya da su sa'an nan kuma muna haduwa kasuwa don na san shagun su da suƙe sanda abubuwan su.

Ina siyan kaya a yanar gizo. Dalilin yasa nake siyan kaya a yanar gizo saboda yafi rage mini lokaci sannan kuma baya bar ni nayi amfani da ƙarfi sosai.

Eh ina tafiya kasuwanci akwai garuruka da suke nan kusa da mu muna iya shiga garuruka ne saboda kasuwancin in je in dawo yana da kyau haka.

Yanayin sa hannun mu a wajen aiki shine za ka zo sai ka sa sunan ka, sai ka sa lokaci da ka zo wurin aiki da kuma lokacin da za ka tashi. Haka muke sa hannu a wajen aiki.

Ina karɓan kira aiki wani lokaci yakan kai sau biyar, wani lokaci ya kai sau goma sha biyar ko sau goma ma a rana ɗaya kafin nan.

Ni bisa ga yanayin da na sami kaina ne. In na sami kaina yanayin da matakala zai fi mini sauƙi, ina hawa matakala. Na samu inda kuma lift ne zai fi sauƙin tafiya, ina amfani da lift.

Kujera na suna da daɗin zama, suna da laushi wanda idan mutum ya gaji in ya zauna kai in ya yi nasu ma zai iya daukan shi da bacci gabaki ɗaya.

Ina kunna sanarwa apps. Dalili da yasa nake kunna sanarwa apps saboda akwai wasu saƙonni da zai taimake ni, wanda idan suka shigo mini ta sanarwa, zan iya gane cewa a ga abin da ya kamata da ma in yi.

Eh to gaskiya muryana na da karfi amma kuma nakan iya saukar da shi domin ba kowa ba ne ko kuma ba kowani lokaci ba ne da nake magana da muryana a ɗage saboda bana son tashi hankali.

Gaskiya bana samun zarafi in yi bacci da rana sai ranar Lahadi domin daga ranar Litinin har zuwa Asabar ga baki da ya ina bakin aiki ne ba hutu.

Zuwa wurare da wuri. Dalilin da yasa nake son zuwa wurare da wuri ni kalan mutum da ne na iya bin kaidodin abubuwa da aka tsara na yin aiki ko kuma na biki.

Yadda nake magana da abokan ciniki, ina magana da su ne da respect a tsakanina da su ko muna waya ne tare da su kafin nan in iso da kayan aikin da zan sayar a wajen aiki.

Yadda nake bada ra'ayi shine ina duba ra'ayin daga baki ɗayanmu zai amfane mu ne bana bada ra'ayi don ni ne babba acikinsu na yi barin kowa ya faɗi zuciyarsa.

Ina shirin cewa ni a karshe mako in sha Allahu ni ma zan samu kuɗi da zan biya bukatun iyalina sannan kuma zan samu albashi na zan rage bashi da ake bina.

Eh, to gaskiya ina yin waƙa cikin zuciya sosai. Misali idan ina wajen wanka ma, in abu na dami na ina yin waƙa cikin zuciya saboda in samu kwanciyar hankali.

Ina rike rigan aljihuna lokacin zafi na zo kwance a waje ina iya rike riga na aljihu domin shan iska sai in kwanta a waje.

Eh ina son kallon Faduan rana daalilin yasa nake son kallon faduwa rana saboda akwai kalon launi da yake haska, wanda yake da kyau ganin shi, haka nake son zama a bakin kogi domin in kalla Faduwansa.

Ba na cika kunna Bluetooth na kullum ba, amma ina kunna saboda in connecting samu ji waka da Bluetooth na, domin ina tsoron yana iya ɗaukan cutar waya shima.

Ina amfani da tsintsiyan gargajiya ne wanda muka ƙera daga itacen kwakwa. Sa'annan kuma wani lokaci kuma muna iya amfani da tsintsiyan roba wanda ake sayarwa a kasuwa amma matsalar shi shine baya iya shiga lunguna da ƙasan teburi kamar inda shi na gargajiya ke shiga.

Ina taunawa goro gaskiya ina taunawa goro. Kalan goro da nake taunawa shi ne namijin goro. Dalili da yasa nake tauna shi yana maganin sanyi sannan kuma yana maganin mura a jiki.

Ina tsalle igiya dalilin daya sanake tsalle igiya abokanai na mana gasun iya tsalle igiya shiya sani mana iya ƙoƙari na inga na iya tsalle kuma ga shi yanzu na iya tsalle igiya.

Ina iya yin iyo. Akwai wani babban abokinmu Ali. Muna kiransa Ali hunturu. Shine babban wanda ya iya iyo. Tsakaninmu, da ni da su, Iman shi yake koya mana iyo.

E, ina kunna salon baturi. Dalili da sana ke kunna salon baturi saboda ya taimakeni a shekara da shekaru da dama, shi ya sa na san manufarsa da kuma amfaninsa.

Yana yin dangantaka tare da shugaban aiki. Dangantaka ne mai kyau domin shugaban aikin mu bai da matsala, yana da shakuwa da mutane kuma yana son mu koyi aiki yadda ya kamata.

Na ke da nake kawowa gidanmu shine duk lokacin da naje aiki, idan na samu karin aiki, tunda karin aikin ɗin gudu ya jiyo yake zuwa, na fara da kuɗin karin aikin siyo musu abincin in kawo gidan.

Eh ina kulle ƙofa kullum saboda in kiyaye ɓarnan yara da in yara a guwar mu din nan suna sata abubuwa idan suka samu ƙofan a buɗe yake kuma ba rufe ba.

Ina amfani da mataimakin murya wajen yin magana da meyasa nake amfani da shi saboda kowa ya ji abubuwan da nake faɗa ba tare da sai ya sha matsalan ji mene ne ko yana tambaya ba.

Yadda nake jagorantar da mutane, ina jagorantar da mutane ne a hanya da ya kamata saboda ni ma ina sa tsammani a nan gaba wani zai jagorance ni.

Yanayin dangantakarmu da maƙwabta gaskiya yana da kyau domin maƙwabtanmu suna da hankali in sun dafa abinci sukan iya kawo mana mumman dafa abinci mu kan iya kai musu.

Na fi son fanka gaskiya dalili sa nake son fanka saboda fanka iskan shi baya illatar da mutum sosai. Amma na AC kuma yana kawo sanyin kashi domin sanyin suna shiga jiki.

Eh ina zuwa gidan fim gaskiya, ina zuwa gidan fim kallon fim wani lokaci kuma ina kai shiga domin kallon ball zan nan kuma ina lasin Indiya Hausa ko kuma China Hausa.

Ba na shan magani kullum, dalili yana sa da ba na shan magani kullum saboda ni ba miye rashin lafiya a kai ya kai ba ne, kafin na sha magani sai idan rashin lafiya ka ma ni.

Da nake shirya ayuka idan na zo wurin aiki bayan, na gama share wuri, na tabbatar ko ina yana da tsafta, sai na tattara aikin da ya kamata in ba ma kowa aikin sa sai kowa yayi.

Eh ina tara saboda kuɗi wani lokaci ina tara saboda misali in akwai aure da yake gaba nakan tarashi saboda inzo inyi wasa ko biki.

Ni na fi son jin ƙirar Hiphop ne domin Davido da Wizkid ba su iya bani kalar sauti da nake so ba, but Rick Ross da Drake sun canza min yanayin da nake jin waƙa.

Irin yana yi da nafi so, nafi son yana yi ne wanda weta na da sanyi sannan kuma weta na da daɗi, jin sannan kuma ba na son yana yi na tashi hankali, nafi son yana yin da zan ji daɗi.

Eh ina iya sanin yadda sanya ayi tunatarwa da meye ayyuka. Dalili da ya sa nake sanya tunatarwa dan ayyuka saboda kar a manta ayuka da ya kamata in yi.

Ina son ziyarta Nato domin ciyadda hutu da kuma siyan abinci ko shawarma ko shinkafa da wake ko soyayen plantain chips.

Launi tawada da na ke da shi yana da launin tawada kala uku ne a jiki na akawun da ke nan baƙi, akawun da kuma bai gama fita baƙi ba sannan kuma akawun da ke nan taɓo ja.

Eh ina cin tafarnuwa sosai gaskiya. Ina iya cin wanda an saka a cikin abinci sannan kuma ina iya cin wanda zallarsa danye ne, domin aka ce yana maganin mura da kuma sanyi.

Eh ina biyan kuɗin waya, dalilin sa ni ke biyan kuɗin waya saboda yafi mini sauƙi kuma ba a caji na da yawa kamar inda in da na je tura POS, za su cajeni shiyasa nafison tura ta waya na.

Eh, ina kunna candle a gida. Misali, idan babu wutar lantarki, ina amfani da candle domin ga haske cikin ɗakina. Yana da kyau hakan.

Yadda nake sasanta rikici a wajen aikin saina tabatar na ji duk mene ne dalilin da ya sa aka yi rikicin din, sannan se inyi musu magana ince musu, bai kamata su na yi haka a wajen aikin su ba.

Eh, ina son duba daftarin kuɗi. Dalilin da yasa nake duba daftarin kuɗi saboda yanzu mayaudara sun shigo gari sosai. Suna amfani da kuɗi da ba mai kyau ba, suna cutar mutane da shi.

Eh ina tafiya da sauri dalilin sa nake tafiya da sauri. Duk inda zan je bana so indinga bata lokaci kafun nan je. Ina so inje in dawo batare da na bata lokaci sosai ba.

Da safiya baya na farka ina zuwa wanke fuska na, baya na wanke fuska na, na ɗauki brush goge haƙora na, baya na goge haƙora na sai in yi wanka, in dafa abincin da zan ci kafin tafi aiki.

Ni ina tofa yawu ne a bola ko kuma in tofa a bayangida, ko kuma idan ina tafiya ne nakan tofa inda nagan akwai yashi ko kuma wurin din ana zubar da datti.

Ina share kura wane lokacin sau uku wane lokacin ina share kura sau huɗu. Dalili yasa nake share wani lokaci sau uku ko sau huɗu saboda ni ba na son datti a gidana.

Ba na cije farce idan ba tare da na tabbatar cewa farce na, na yanke su kuma duk sun fita tsabtsab ba. In kuma na ga sun fita tsabtsab nakan iya cije wa da farce na.

Ina son cin abinci mai yaji. Dalili yana sa ni ke son cin abinci mai yaji, yana ƙara bani kuzari kuma yana sa ni ina cin abinci ɗin sosai yadda ya kamata. Shi ya sa ni ke son cin abinci mai yaji sosai.

Da nake yanke shawara a wurin aiki, sai na zaunar da abokan aikina gabaki ɗaya muyi shawarar ɗin tare kafin na na yanke wani shawara.

Eh, wani lokaci ina son cin abincin kan titi domin bani da zabi da zan ci wani abinci in ba na kan titi ba idan ina wajen aiki, sai sa nake cin shinkafa da wake.

Eh ina iya amfani da kwamfuta sosai, domin da kwamfuta ne nake yin mining na crypto na, sannan kuma da na'urar kwamfuta nake yin waƴansu grafik design ɗina, sannan da na'urar kwamfuta nake yin ajjiyan wa'ensu hotuna na.

Eh ina zuwa aiki lokaci daidai amma wai insu lokaci ba na samun zarafin inje aiki daidai. Abin da ya sa wani lokaci ba na samun zarafin je aiki daidai, sai na kai yarana makaranta.

Ina shafa man Nivea sannan kuma ina shafa man baby oil. Sune kalanman da nake amfani da shi. Eh hakane fatana kuma baya yi mini bleaching. Shi yasa na ke amfani da shi.

Eh ina amfani da kunnen waya. Misali ina magana da mutum kuma bana jin sa sosai ina iya kunna kunnen waya saboda in ji abubuwan da ya kamata.

Abunda nake tafawa shine, ina mika hanuna ni da abokanai na ne mu gesa mu yi mu'amala muyi hira sai mu tafi gida. Haka na ke yi duk lokacin da muka haɗu.

Yadda na ke magance damuwa a wajen aiki shine bana iya magance ta ni kaɗai, sai na sami abokan aiki na gaba a kiɗaya da kuma shugaban wajen aiki mu sai muyi shawara tukunna mu magance.

Ni kalan biredi da na fi so shine Savannah Bread sannan kuma na fi son biredin na tsaraba domin biredin din suna da laushin ci kuma da dajin ci da blue-band.

Apps da nake amfani da su da yawa sosai shine WhatsApp sannan kuma na amfani da Twitter sosai sannan kuma na iya amfani da Chrome sosai. Sune apps da nake amfani da su.

Eh ina kare wayana daga kwayar cuta shiyasa bana cika barin bluetooth na kowane lokaci a kunne kuma ba kowane wayan bane nake yadda muhaɗa zenda tare domin yana iya kamuwa da kwayar cuta.

Muna amfani da ruwan rijiya muyi wanki, muyi wankewanke, mu dafa abinci amma kuma ba mu amfani da shi wajen sha. Muna amfani da pure water ne wajen sha.

Ina abubuwa da dama don kiyaye lafiya. Na ɗaya, ina shan ruwa diyawa. Na biyu, ina shan ruwan ya'iyan itace. Na uku kuma ina yawan motsa jikina. Na huɗu shi ne ina bacci sosai.

Kwana a gado nake yi amma kuma wani lokaci in na samu zarafi da zan kwanta a ƙasa don zafi, ina iya kwanta a ƙasa. Ba ni da matsala da haka.

Awurin aiki bani da lokacin hutu. Lokacin hutuna sai dai ya zama na lokacin da zan ci abinci ƙarfe sha biyu a wajen aiki. Lokacin hutuna shine ina tashi aiki.

Ina siyan kayan abinci daga kasuwa, sannan kuma ina siyan kayan sakawa daga kasuwa, sannan ina siyan kayan aiki nama daga kasuwa in kawo gida.

Abinda nake jira a layi shine ina jira layi da hakuri ba tare da tashin hankali ba domin na san cewa lokacin na nima zai iso in biya bukata na. Haka nake yi hakuri.

Eh muna da fanka a rufin ɗakin mu amma kuma ba kowane ɗakunan mu bane da rufin fanka a samansa. Sauran ɗakunan din standing fan ne a cikin ɗakin.

INa goge haƙora na sau biyu ne ko wane rana, in na goga da safe sannan kuma in na dawo daga wajen aiki na ƙara gogawa kafinnan in kwanta in yi bacci.

Ina son zama kusa da taga. Dalili yasa nake son zama kusa da taga saboda idan na zauna kusa da taga nakan iya kallon me yake faruwa a waje ta cikin ɗakina.

Kallon wayana kusan kowane lokaci, ba'a ba ma wayana hutu gaskiya. Kafin nan idon nan in daga shi akan wayana, sai dai in na sa wayana caji ko kuma in zanyi barci.

Son wurare masu hayaniya. Dalili da yasa bana son wurare masu hayaniya saboda wurin masu hayaniya ana samun tashin hankali kuma ana samu ana ɓarna a wajen dai shi ya sa bana so.

Abubuwan da suke ba mu ƙwarin gwiwa a wajen aiki shine kwanakin shugaban ƙasa ya taba zuwa wajen aikinmu, ya dubi aikinmu, ya ce aikinmu suna da kyau kuma zai siya mana kayan aiki.

Bangonginmu na da launi wajen kala biyu ne. Da hannun dama bangon mu launinsa baƙi ne da fari, hata ɗayan hannu hagu kuma launinsa zalla fari ne.

Eh, ina son kallon wata da dare gaskiya. Dalilin sa nake kallon wata da dare saboda ina zauna a waje, ina tunani kuma ina kallon wata bana jin zafin abinda yake damina.

Eh, ina sabunta sabbin shirye-shiryen kwamfuta. Dalilin da yasa nake sabuntawa saboda idan ban sabunta su ba, wa'yansu abubuwa ba za su yi amfani a ciki ba.

Eh ina jin kukan zakara da safe duk ranar da na farka daga bacci. Domin ina kiwon zakara sannan kuma makwabta na ma suna kiwon zakara. Dole ne na ji kukan zakara.

Eh ina son ya safe amma ba kullum ba ne. Ina son ya safe lokacin hunturu da kuma lokacin damina. Dalili ya sa nake son ya safe lokacin hunturu saboda ma gance kafa daga ƙura.

Eh ina cin citta abinci gaskiya ne. Ina son abinci mai citta da zafi zafi a bakina domin yana ƙara bani sha'awar cin abinci sosai.

Gidan abincin da na fi so shine na fi son gidan abincin Latus Lounge domin sun iya dafa abinci sannan kuma suna da kalar abincin da nake son ci kamar su shawarma.

Eh ina yin addu'a kullum da sassafe idan na tashi nakan gode ma Allah da ya tashe ni rai da lafiya, da rana ma nakan gode masa da ya bar ni cikin masu rai da daddare kafin in kwanta ina ce masa na gode.

Ina amfani da hannun dama ne in yi abubuwa da ya kamata. Ina amfani da hannun dama in yi rubutu. Ina amfani da hannun dama in ci abinci na.

Irin da nake magance kokekoke misali idan ban taba fuskantar irin kokekoke din ba, nake samu manyan mutane nai musu magana game da irin kokekoke da nake ciki saboda su bani shawara.

Eh to gaskiya ina busa tsaki. Wani lokaci ina busa tsaki idan raina ya ɓace kuma bana so inyi rikici akai nakan busa tsaki kawai sai na wuce hanyana haka nake yi.

Ina bukatan canjin janareto a wurin aiki na, sannan kuma ina bukatan canjin teburin wurin aiki na, sannan kuma ina bukata ya bani sabbin guduma da hulan aiki.

Kafofin wasa labarai na fiso na fiso Rock FM, da kuma TV Gotel, da kuma Nas FM, sa'annan kuma ina son TSBS.

Yadda nake jurewa zafi shine ina yawan ba makaina shawara duk lokacin da na sami kaina cikin zafi. In ce makaina in jure, mai wucewa ne komai, sannan allah zai bani nasara.

Ni an aife ni ne a watan ɗaya, a ta shekara dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da ita takwas. A shekaran da aka haife ni da watan da aka haife ni kenan.

Na ajiye ma kullun ma bayan ɗaki na dalili sa nake ajiye shi a bayan ɗaki saboda kar yara su sani idan nake ajiya domin da yara suka sani za su zo su sauƙa su yimin ɓarna a cikin ɗaki.

Ba na son zama a kan gwiwa. Dalilin da ya sa ba na son zama a kan gwiwa saboda yana sa gwiwa ciwo ciwo kuma yana sa gwiwa tsami. Shi ya sa ba na so.

Lokacin da rana da na fi so na fi son yamma ne da lissana ke son yamma saboda da yamma babu zafin rana sannan kuma lokacin kome ya yi sanyi ga baki da ya zan iya zuwa bakin kogi hira.

Ina fisonin ga kallo India Hausa ne, ko kuma ina fisonin ga kallo China Hausa domin su ne kallan fim da nake kallo nake fahimtar mene ne ake faɗa donni Hausa nake ji.

Eh, ina da sa hannu akan saƙonnin mu. Dun me gidana ya riga ya ba ni dama akan cewa idan baya nan duk lokacin da saƙonnin suka shigo, zan iya sa hannu akan saƙonnin.

Yanda da ke tabbatar da ingancin aiki shine mutane za su ɗinga so su ɗinga tambayar nawa ne kuɗin aikin sannan kuma mutane za su so su siya. Sannan kuma wasu su kuma su yi ya bane.

Muna yin taro wani lokaci sau biyu ne a kowane mako. Muna yin taro a farkon mako sannan kuma muna yin taro a ƙarshen mako saboda mu tattauna abin da za a fara da kuma abin da za a gama.

Eh ina da musabaha da mutane sosai gaskiya. Sannan mutane masu nasu musabaha da ni domin niƙala mutum ne mefi hin tan mutane.

Yadda teburinmu yake a wurin aiki, babban teburi ne kuma yana nan cikin tsafta. Ko wane lokaci muna share shi saboda ba mu so ya datti. Muna barin teburin.

Naji kwafin bayanan mu saboda nan gaba za a iya buƙatar su saboda tattace wayansu hujjoji ko kuma wayansu ayyukan da aka yi a baya.

Ina zuwa shagon siyan abinci kamar irin su Natus Lunch, in je in siya abinci na, in siya kayan sanyi na, su ne kalar shaguna da nake son zuwa.

Abubuwan da nake so a cikin kayan ciye-ciye shine awara, ko soyayyen dankali, ko soyayyen doya ko kuma in samu masa sune abubuwan.

Eh, ina amfani da matashin wuya. Dalili da yasa nake amfani da matashin wuya saboda in wuya ya ciwo, matashin wuya ne kan iya taimakawa masa saboda a samu sauki, shi yasa nake amfanin shi.

Ni na fi son zama. Dalilin da ya sa ni ke son zama shine zama ya fi sake min gajiya a jikina. Idan na tsaya kuma yana sa jikina tsami kuma sai in ji na gaji da tsayawa.

Na amfani da tekno ne, kamfanin tecno ne waya da nake amfani da shi kamfanin tecno spark 10C, kuma yana dinga si yana burge ni kuma yana jure wahala.

Ina son miya mai zafi, mai borkono mai yaji wanda zan iya ci, ya sa ni kuma ƙara nema abincin da zan ci. Shi ne kalan miya da nake so.

Wajen wajeb aiki mu shi ne ni da abokan aiki na gaba kediya idan akwai wani rigar gari da mu muna addu'a ne tare mu yi shawara mu je mu taya shi mugama daidai.

Duk lokacin da na kamu da mura, ina iya kokari na inga naji na sami likita in gaya masa gabin da ake ciki, gabin da yake tafiya ya duba mini menene maganin da zan yi samu sauƙi.

Mu'anan idanun mu launin su kowa da kalan launin da Allah ya masa idon sa. Ni launi na baki da fari ne amma kuma idan raina ya bace yakan iya canjewa ya dawo baki da ja.

Mene lokaci danna dawa da yaƙi da wuri na iya cin abinci karfe bakwai, an kuma ban dawa da wuri ba na kanci abinci karfe tara ko takwas.

Ina cin abinci da cokali sannan kuma ina ci da hannu. Amma wanda yana kansancewa ne bisa ga kalan abincin da nake ci. In dai shinkafa ne, na kan ci da cokali. In doya ne, na kan ci da cokali. In wake ne, na kan ci da cokali. Amma kuma tuwo ina ci da hannu.

Eh ina shuka tsire-tsire a gida yanzu haka akwai wasu miya da na shuka su wanda nake tsammanin za su tsira kuma zan iya cin su nan da wata uku.

Inashan ruwa mai sanyi amma ba kowanne lokaci bane nake sha ruwa mai sanyi saboda innaci abinchi me zafi sosai tukunna nake bukatan ruwan sanyi nasha.

Gidanmu na da kalan ƙasa yashi ne a cikin gidanmu kuma a tuhameshi gashin da ƙasa mu a kwetabo.

Ya yan ita ce da nafi so sun kai wajen kala biyar. Ina son mangoro, ina son kashu, ina son lemu, ina son ayaba, ina son gwanda.

Eh ina son lullube jikina da bargo saboda magance sanyi sannan kuma wani lokaci magance cizon sauro, shi ya sa na amfani lullube jikina da bargo.

Kalan jaka da nake kai, irin jaka ne na tsoffin mutanen Saudiya da kuma ƴan Sudan wanda suke hawa. Irin shi ne nake kai.

Eh ina sanya bel kullum. Dalilin sa nake sanya bel kullum shine mafiya wando da nake sakawa gidan ɗan yin shaƙatawan sha iska da bel suke amfani da.

Ina amfani da intanet koyaushe gabaƙi daya safe rana dare, saboda da intanet nake neman abin da zan biya buƙata na in taimaki iyalai na ga baƙi da ya.

Nake kula da gashinmu shine ina shafa masa mai wanda zai sa suma tai laushi ba tare da yana kakkaryewa ba. Haka na ke kula da shi ko wane rana idan na yi wanka.

Dangantakar mu da abokan aiki gaskiya yana da kyau, wanda idan ɗayan mu ba mu kalle shi a wurin aiki ba, dukan mu idan an shi muna addu'a mu je muyi ziyara.

Eh ina karatu kafin na kwana wani lokacin nakan iya karanta littafin Bible ne, wani lokacin kuma naka karanta jarida ne kafin nan in kwanta.

Da nake cin abinci a wajen aiki, ina cin abinci a wajen makwabta mu ne, saboda ana sayar da abinci a wurin ɗin na kan iya siya tuwo ko kuma in saya dankali soyayya.

Eh muna samun horo a wurin aiki. Idan ka ƙetare ka'idojin aikin mu, maigidan mu yana sa mutane cikin horo. Shi ya sa ni komiye ina yin ƙoƙari in bi ka'idojin.

Wayana bata daidaita haske da kanta. Dalilin da yasa na cire shi ya daina daidaita haske da kansa saboda zai iya ƙara min haske a lokacin da ban saka shiba.

Wurin aikinmu yana da haske. Kowane lokaci muna share shi don mu kai aiki saboda mutane suka zo su kalli wurinmu da inganci.

Ina cin abincin rana ƙarfe sha biyu, wani lokacin ina cin abincin rana, in aiki ya min yawa yana kai ƙarfe ɗaya, haka na ke yi kullum a wajen aiki.

Abinda nake tsoro a rayuwa nan shine talauci gaskiya shiyasa kullum ina tukuru ina nazari inga nasaurata fama shine kuma fatana Allah ya tabatar mini.

Ka zuwa kasuwa ranar Asabar da rana saboda lokacin da ne kasuwanci yake tafiya yadda ya kamata sadannan wa ƴen su en garuru ka sun riga da sun shigo saboda a katin ki yana yin kyau.

Wane lokaci ina iya harsashi lokacin bacci amma kuwa sai idan gajiya ya min yawane tukuna nake harsashi lokacin bacci.

Eh muna da manufa wata wata kamar kowane watan mu a wajen aikin mu, ana sa mu mu dinga ƙera zane ya kai guda hamsin kowane wata.

Yadda na ke son zama shine ina son don da zaune zamanin ba hayaniya ko ina tsit hankali a kwance a yi abu a gama lafiya.

Da nake son dafa kwai shine ina hura wuta, zan ɗauki ruwa saa cikin tukunya, in saka kwai da nake son dafa nan da minti goma kwai ya nuna haka nake dafawa.

Eh ina sauraron rediyo. Dalilin sa na ke son sauraron rediyo saboda akwai wasu yaɗa labari da ake yanar gizo wanda ba a yin su a rediyo sannan kuma akwai wasu da na rediyo baya yanar gizo.

Ina da sabulu da na ke amfani da shi, ina amfani da sabulun Fresh and cool sannan kuma ina amfani da sabulun sirri domin shi a fi jumawa.

Eh ina yin ciniki a kasuwa sosai, da ba na yin ciniki da na daina fita kasuwanci ni haka nake, bana ɓata lokaci sosai.

Eh, wani lokaci ina kuka wajen yanka albasa domin albasa din ma kala kala ne, akwai da suke sa mutum zub da hawaye akwai wanda kuma ba su saka wa.

Eh ina yin kiran bidiyo. Misali ni da abokanai da muka yi kwana biyu ba mu maɗuba. Yadda na ke yi shi ne sai muyi magana ta bidiyo kol mu yi hira bayan mun gama sai kowa ya tafi aikin gabansa.

Lokaci na kan kwana ƙarfe biyar na yamma misali a ce ranar Lahadi kenan, wani lokaci kuma na kan iya kwana ƙarfe takwas ko ƙarfe tara na dare.

Eh ina iya hawan keke gaskiya, don tun ina ɗan ƙanƙanta, abin da na ke so hawa ke nan. Kuma har yau baba na bai saya min keke ba, amma na iya tuƙa keke sosai.

Eh muna yin wuta da itace. Dalili yasa da muke wuta da itace saboda mu muna amfani da babban tukunya Yane wanda ba zai iya zama kan gas ba, shi yasa muke amfani da wutan itace.

Ba ƙaramin daɗi da farin ciki na ke ji ranar biyan albashi, saboda zan samu in biya bashi da ake bi na sannan kuma zan samu in biya bukatun sayan abincin iyalina.

Abincin gargajiya da na fi so shi ne na fi son miyan darge da kuwa kuma miya ale wuriya kuwa. Da mai suce wayancan kalan miya da iyaye na suka koya min ci tun ina kankane.

Anguwar mu babbar anguwa ce wanda muna da abubuwa da muke buƙata. Muna da kogi sannan kuma muna da lambu inda ake saida miya da kuma lambun mangwarori da kayan 'ya'yan itace.

Eh na fison bikin krisimeti dalili da yasa na ke son bikin krisimeti wannan bikine wanda kowa da kuwa da suke da nesa suna dawo gida muyi murna tare.

Na fi son miya mai zafi sosai gaskiya. Na fi son miya mai yaji wanda zan ci, zai ringa sa ni inyi marmari in nemi ƙari shine miya da nake so.

Ina cin salati gaskiya. Ina son salati wanda aka haɗa shi da albasa da tattasai, da atarugu, da mai da abakuru.

Ni nafi son icecream mai flavor na ayaba, ko kuma mai flavor na abarba, ko kuma mai flavor lemu ko na mangwaro.

Abubuwan da suke sani dariya shine idan na tuna baya yadda muka yi zaman taraya da abokanai na muka yi mu’amala, muka yi tsokana su ne suke ban dariya.

Na fi son tufafin auduga. Dalili yasa nake son tufafin auduga saboda suna da laushi, amma sai dai suna da matsala wajen wanki idan suka sharuwa suna nauyi sosai.

Mafi mahimmanci a kasuwanci shine yin riba. A kasuwanci idan kana kasuwanci ba ka samu riba ka canja wancan kasuwancin bai yi ba.

Eh gaskiya ina bada shawara a wurin aiki amma kuma ba wai ina ɗaukan shi dole ne sai sun ji shawara na ba kawai in suma sun ga yakamata suna jin shawara.

Eh ina rufe baki lokacin hamma. Dalili yasa nake rufewa, zan iya yaɗa cuta idan ba a yi hankali ba. Sannan kuma ni ma zan iya shekan cuta idan ba a yi hankali na kiyaye ba.

Ina zuwa kallon bol ne saɓoɗa ni shaɗi wani lokaci kuma ina. Zuwa buga bol ni da abokai ina saɓoɗa ne shaɗi ina son boll sosai.

Ina sarƙaƙe gidanmu wani lokaci sau biyu, wani lokaci na sarƙaƙe shi sau uku, wani lokaci kuma bana samun zarafi domin aikina.

Bar muda tefi albarka shine sufuli tara sufuli uku uku hudu takwas takwas bakwai uku sufuli.

Ina zuwa kasuwa ranar Lahadi da yamma kamar gobe kasuwar Maiziz ne suna kawo kayayyaki masu kyau da araha. Shi yasa nake zuwa kasuwar duk ran Lahadi.

Ina firgicin tufafi da zan saka gaskiya amma kuma ba matsala bane ace wai ban da tufafi da zan sa in fi ta.

Eh ina sanya hula. Dalilin ya sa nake sanya hula saboda in kiyaye kaina daga ƙura da kuma datti da suke kama su. Mun kai shiyasa nake sanya hula.

Eh ina son karanta littafai. Dalilin da yasa nake son karanta littafai saboda littafai sun sa ni na canza yadda nake tunani game da rayuwa ko kuma duniya.

Ina aje hotuna waya na cikin waya na ko kuma ina da laptop da nake tattara hotuna na in jefa su ciki saboda ya fi mini tsaro a maimakon barin su haka.

Eh ina cin manufar tallace-tallace saboda apps ɗin dayawa suna amfani da tallace-tallace sai su ba mu wani bonus. Ni kuma ina cin manufan ɗin sosai.

Aiki ina iya cin kose ko doya ko dankali ko garaugaro na shinkafa da wake a wurin makwabtana.

Burin mu a wurin aiki shine mu ƙara samun kostomomi wanda za su dinga ziyartar mu, suna siyan kayan aikin da mu ka yi a wurin aikin mu. Shine babban burin mu ko kuma babban fatan mu.

Eh na iya tuƙin moto. Akwai abokina da ya koya min tuƙin mota watanni biyu da suka wuce. Yanzu haka nan na iya mota amma ban da mota na tukunna.

Eh, ina like liman lokacin ruwa. Dalilin sa na kirki liman lokacin ruwa saboda yana taɓa ni yanzu da bisa iya kama ni, shi yasa nake amfani da lema.

Eh to, ruwa da na ke sha kullum ne lokacin yakan iya kai leda goma zuwa sha biyar domin ina shan ruwa sosai kuma yanzu lokacin zafi ne.